Kuna da manufa na wata-wata? A, muna da manufa na wata-wata. Akwai manufofin da muke yi musamman wajen idan mun samu kuɗi, to mukan tsara rayuwar mu yadda za muyi amfani da kuɗin nan wanda zai kai mu har wani watan. Haka muke amfani da shi. Yauwa, duk wata akwai wani abun da mu ke ajiyewa kuma akwai abun da mu ke ajiyewa na wata. Wanda idan wata larura ta samu ko wani abun dai hidima ya samu to zai yi amfani da wannan kuɗin wanda muke ajiyewa a duk wata.

Kana fi son bas ko taksi? Eh, kowanne na kan so. Bas, babban mota kenan, na kan so na shige ta lokacin da zan yi doguwar tafiya wadda zan bar gari. Na kan so na yi amfani da bas. Amma kuma taksi, ita idan a cikin gari zan yi ƴar tafiya kaɗan, to na kan so na yi amfani da taksi. Saboda ita ce ta tafiya a cikin gari, shi ya sa. Kowacce ina amfani da ita. Amma na fi son tafiya a bas lokacin babbar tafiya. In kuma ƙaramar tafiya ne ta cikin gari, to ina so na yi amfani da ta-tak-taksi.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida saboda a nan ne ma nake ɗan samun labarai da ya kamata. Shi ya sa nake karanta jarida. Musamman idan aka ce jaridar Daily Trust, yauwa nakan karanta su. Duk wasu sahihhen jaridai nakan karanta saboda ina samun labaran da ya kamata ace na samu. Musamman a jaridu. In kana so daman ka samu sahihhen labari, ba a social media za ka samu ba, a jarida za ka samu. Sannan idan kana da page ɗinsu a Facebook, to namma idan ka bi su, za ka iya samun sahihhen labarai. Wani-- wasu maganan social media za ka ga duk maganan ƙarya ce amma idan a jarida ka gani, za ka ga duk sahihhai ne, ba na ƙarya a ciki.